To gaskiya aka zo ne da za a sake neman tatsuniya. Da yaushe za su zo su tafi bene? Akan iya ma makon na ciku su yi. Ana yawan yin sissafa abun yana da wahalar yi ko?

To gaskiya ne waje yaciwa haka kan yi wahala so labarai na na wahala ko. Dan iya wasu tambayar da sun zo su tambaye ni, na ce gaskiya ba zan iya ba da amsa gare shi ba.

O bana bada shawara sosai. Saboda mutani da yawa sun ce dan ina bada shawara bai aiki. Shi yasa ni bana yawancin bada shawara wajen aiki ko.

Toh gaskiya zan ce wai ɗakin ba na yawanci yin shi saboda mutane suna magana, kwancin magana kai na ciwa banƙiya abubuwan ba.

To mutane da yawa sun riga sun zo suna tambaya na cewa in da ɗa na ki yinnawa ama bana yi, ban san sa saboda abin na don wa laƴi. Kuma bawai bana san basan su bane inda abin yake gaskiya.

Toh gaskiya yanda na ke wance inda na ke jira layi, ina jira kawai kamr yanda kowa ya ke jira ce. Da na filaye, ina zama na tukunya. Ina jira, ina gama, dasu ke gabana da sabida ya su a fili, in ji.

Das ke en da yankin mi yake koyo, zan ce nan da ban so da matan da suna so so sani da yankin muke amma bama cin nama so da bai kamata ba. A shekaron mu.

To gaskiya a wacce hanya ya kamata hanyan gaskiya zan ce yana nan da daban-daban, ko saboda abun yana da muhimmanci ko kuma idan baayi ba, bazi zo.

To gaskiya agame agame da shinkafa yanda ake yin shi a wajanmu gaskiya in ce yana, yana nan daban daban sannan akwai mutane dayawa basu san inda ake yin shi ba, suna so su koya inda ake dafawa.

To gaskiya, akan fi bayyana wannan maganan daka fada. Ina nan da wanda masu da wakili da wasu suyi da mukeyi. Amma gaskiya ba ma iya gaya musu ku, soboda bai kamata ba.

To gaskiya wajen cin abinci kuma akwai mutane da yawa da suke yin shi da kyau amma ba kowa suke iya yinshi ba saboda mutane suna so su san yanda ake yinshi amma ba a gaya musu.

Toh gaskiya, a game da tafiyan lokaci ko ina nan gaba wani lokaci ina tafiya aiki da wuri wani lokaci kuma kuma ina tafiya da wuri saboda yanda yanayin aiki na yake ko kuma.

To yanda nake, yanda muke aiken mu, ina nan da ban saboada mutane da yawa suna so su san yanda muke shirye-shiryen aikin mu, mu ba ma so mu gaya masu, saboda bai kamata ba.

To gaskiya a game da shawara, mu ba ma yawancin bada shawara, saboda da mu bada shawara ana ganin mu kamar mu mutane marasa kirki ne. Saboda duk shawaranmu za su yi shawaran marasa kyau ne, shiya sa ba ma bada shawara.

To akwai inda ake kula da saboda abubuwar dayawa. Amma gaskiyar ciki inda muke kula da naman, naman daban kuma. Dukkan nan zamu tabbatar a mamusa yara su zo kusa da wajen mu. Haba su zo da dai yara su je kusa da wajen izinin su lafiya.

To a kan baƙo, baƙon mu yanda muke yi shi, kuma yanda muke gyara shi ko yace nan da ban. To mutane da su, da suna sosu sani. Baba ma ya musu, ko man mun ga ya musu.

Tuh gaskiya ga me da abubuwan da yake damunmu. Ni bana cika sa hannu haka saboda abubuwan gidan na bari bugawa. Wanda sukeyin aikin gida ne. Shiyasa bana cika sa hannu gidan abubuwan gida.

To, kan wannan kun ci ne da baki, domin da yake yin shi, ci nanan da ban da yin da mutane su kasani ko mutane da yawa sun riga da sun tambaye ni wannan kan wannan tambayar ma, mama ba sa san cewa.

Kai gasƙiya na fi son miya mai, sa fi so da yana sa abinci yayi daɗi. Amma ka ga miya mai sanyi, miya mai sanyi ba sa abinci yayi daɗi ko shiyasa. Bana ma fa ni da miya mai sanyi ci abinci.

Toh gaskiya, zan miki shiri. Bari yaka muje tafiya. Ko kuma zan fara, ko zan fara bayan an tura waƙar in fara tafiya, zan cika su mai siyayya. Abun da mukeyi kenan.

Toh gaskiya ah akalla bana tsoro rediyo ko bam za su zo a case ba, zai ci ga yanda ba yake ba. Koh kuma ba haka yake bah sai mutaneh da suke da shi za su iya faɗa.

Yanzu da gaskiya, bana sauraron rediyo saboda ina addu'a. Na tsinka ina addu'a mana sauraron rediyo bizu, bizu. Haza ina wurare dole da ni. Sai lokacin da ina kai, kai nake sauraron rediyo.

To ilam na siyawo yi barci shi na ya buwa da yawa na farko ko zamu sawa karya re jima ka hakizai sare yi barci daso wuri amma hun luku jukun rama sawa ka kosowa kuma.

To bansan meyasa kakawo garayya akan wannan ba amma aganin mu yanda yake gaskiya ina nan da kyau soboda si. Mutanen suka gane shi za su iya faɗa menene shi ko.

Toh ni gaskiya banmasan menene. Wani yanda goro yake gaskiya, cin goro na da daci ko sai tsofaffi ne yanzu dai suke cin goro, su kuma ne ba na cin goro kuma ba na son cin goro.

Tabbas gaskiya a kan labarin nan, har taya nan da ban tsoro da shi yana da mai, mun cimma tare da hasken zo, tsoro yanzu sun tambayi muke sh ma ba mahia, yawancin ba sa son tsoro, abin.